Eh ina biyan kuɗi ta waya. Biyan kuɗin ta waya ai kala kala ne. Akwai ta yanayin banki ko kuma sayan kati ko data ko wani abu duk wayannan kaloline na biyan kudi. Taba eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta wa. Ina biyan kuɗi.